Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, ina yin aiki bayan lokaci, musamman idan na dawo daga wurin aiki akwai wasu ayyukan da nake a gida. Bayan wasu 'yan lokuta.

A wane wata aka haife ku? An haife ni a watan Disamba alif dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyar, a watan Disamba.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh, ina karatu kafin na kwana. Kullum sai na ɗauko littafin da nake karantawa mai ƙayatarwa. Kafin na kwanta sai nayi karatu kaman na awa biyu haka kafin na kwana.

Kana iya duba lambar QR? Eh ina iya duba lambar qr saboda wani lokacin mah idan zamu biya kuɗi ta yanar gizo zaace mu duba lambar qr mai mu haskashi sannan mu biya kuɗi. Hatta wani lokacin kuɗin wutar lantarki QR muke haskawa mu biya kuɗin wutar lantarki. Don haka na iya duba lambar qr sosai matuƙa.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina yin motsa jiki kullum. Kullum safiya sai na motsa jikina sannan kuma sai na fita gudu ni da abokanaina. Mun yi gudun kamar awa biyu haka mu dawo.

Wane irin takalma kake fi so? A gaskiya ni na fi son takalma sawu ciki wanda dukka zai rufe min ƙafafuwa na.

Kana fatan samun cinyawa? Eh, ina fatan samun cinyawa. Musamman a yanayin rayuwar da muke ciki, ci gaba shine abu na farko da kowa yake so ya ga ya samu a rayuwarsa.

Kana fi son bus ko taxi? A gaskiya nafi son taxi, sabida taxi zaka iya shiga kai kaɗai a kai ka inda kake so, sabida bazaka samu takura ko cunkoson mutane ba. Shi yasa nafi son taxi a kan bus.

Yaya kake bikin ranar haihuwarku? Abin da nake ranar zagayowar bikin haihuwa ta shine ina zuwa na ma kai na siyayya, ina zuwa wurin shaƙatawa da wurin cin abinci in gayyace abokane na mu je mu shaƙata, mu ji daɗi.